Ban gane tambayan ba ne, mai, mai ban gane ba, mai in shafa wa a jiki ko kuma mai na ci abinci? To inmai na shafa wa a jiki ne ina amfani da, um, um, vaseline ne. In kuma na cin abinci ne, groundnut oil da shi nake amfani.

Gaskiya ban gane wannan tambayan kun ba, amma da kuke nufi da daftarin? So in na fahimci kalman daftarin, so don fahimci tambayan, sai in amsa muku yanda ya kamata. So daftarin kuɗin ne ban gane shi ba.

Eh ina amfani da ajiya akan yanar gizo. Amma ban san wane irin ajiya kuke nufi ba. Ajiya da ya shafi kuɗin da muke kai shi cikin bankin mu na zamani, ko kuma ajiya wanda ya shafi kan yanar gizo, ah kama daga Web uku ko Web biyu ko makamancin haka?

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Eh, haƙiƙanin gaskiya. Aaa, ina fin kuzari da safe. Duba da yanayin mutum ya tashi daga bacci, ya samu dogon hutawa wanda hakan shi zai sa mutum ya fi kasancewa cikin, eee, kuzari fiye da mutum da yamma. Saboda mutum da yamma ya gama ayyuka, lokaci ne ya kamata na hutu. To lokacin da ka gama ayyuka, aa, an zo yamma, ai ka riga ka ci duk wani ƙarfi da kuzari na jikinka. So ba zai kasance, ka kasance kana da kuzari sosai da yamma akan safiya ba. Na fi samun kuzari da safe.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ba za a kira shi kuka ba, amma ina yi. Abin da ya kamata a kira sa, kana hawaye lokacin albasa? Kana hawaye lokacin yankan albasa? Eh, ina yi. Ba kuka ba ne, hawaye ne. So akwai banbanci tsakanin kuka da hawaye, hawaye shine abin da zai fito a cikin idonka kamar ruwa lokacin da ka samu wani abin da ba za ka iya jurewa ko makamancin haka ba. Kuka kuma ana yi ne bayan bakin ciki ko fusata ko wani abu makamancin haka ka. To ba za a kira shi kuka ba, sai dai hawaye.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma ban cika shan ruwa mai sanyi ba saboda dalilai da yawa. Kowa kan duba yanayin lafiyan shi da yanayin yadda yake halitta. Kowa yana da mabanbantan abubuwa da yawa na halitta. Wani yana iya juran abu, wani ba ya iya jura. So ya danganta da yanayin lafiyar mutum. Eh, ina shan ruwan sanyi amma ban damu da ruwan sanyi ba saboda yana ɗan samun rashin lafiya.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki, amma ban cika bada shawara wa kowa ba har sai mai neman shawarar ya buƙaci in bashi shawaran sai in bashi. Amma in mutum bai buƙaci in bashi shawara ba, bana azarbabi, bana shishigi. To ina bada shawara ne ga wanda ya tambaye ni shawara. A kan aiki ne ko ma wani abu makamancin haka.